Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eh, na fi so in ba da kyauta, ta yadda mutum zai ji daɗin kyautan kuma ya amfana. Ta yadda idan na bashi wannan kyautan zai amfana da shi kuma ya ji daɗin wannan kyautan duk lokacin da ya tuna. Kuma nafi so in ba da kyauta a lokacin da mutum yake da buƙata, ba lokacin da mutum bai da buƙata ba. Kamar irin masu ba da kyautan riya, wanda sun san mutum yana da kuɗi. Dai-dai wa dai da yana da kuɗi sosai, amma shi sai su je su ɗauka kuma kuɗin su bashi kyauta. Da sunan neman suna, ko kuma don kawai suna son san, samun shaƙuwa tare da shi. To ni ban son kalla wanna kyauta. Na fi so in ba da wanda yake buƙata kyauta, yake yafi buƙata kyautan. Na fi so in bashi, wanda yake neman taimako. Na fi so in bashi kyauta, wanda yake neman irin akwai uzuri a gaban shi wanda zai yi na kuɗi. To na fi so in ɗauka kuɗin in bashi kyauta, ba wanda ya wadata da kuɗin ba abin da yake da kuɗin. Wai ɗin sabida shi ma ya samu dai, ya samu kawai ma samu dai abota a ƙullu ko kuma don dai ya ce "Eh ai wane mai kyauta ne." To, ba ruwa na da irin wannan bada kyautan. Na fi ba da kyauta ga wanda bai da shi, wanda yake nema, wanda yake nema ya rufa ma kanshi asiri, ko kuma wanda irin aure ya taso mai, kuma gashi akwai abubuwan da bai ƙarasa ba, kuma yana buƙatan kuɗi kuma kuɗi ya yanke mai, to irin wannan lokacin idan Allah ya hore, to mun fi ba da kyauta mu a irin wannan lokaci. Lalle na fi ba da kyauta na a irin wannan lokacin, ko kuma mutum ya zo yana da wani lalura sai ya gama gaya ma laluran, to ba tare da an wani tambaye shi ba inda akwai hali. To mun fi ba son mu ba shi kyauta irin wannan lokacin. Ba wai haka kawai-kawai mutum yana zaune, kawai sai a bashi kyauta ba. A'a, sai dai an san eh tabbas eh, ko da bai tambaya ba amma ya kamata a bashi wannan kyautan to mukan bashi wannan kyautan. Amma wasu kawai su sai sun ga sun je ciki jama'a sai su samu wani a ciki, sai su bashi kyauta na ban mamaki. Amma ba don Allah ba don ƴan wurin su yaba, su ce ah, to ai wane akwai bada kyauta. To wasu sun fi yin haka, wanda ni ban son kallan wannan bada kyautan nan. Na fi so kalan kyautan da za'a ba mutum, wanda ma an san indai shi ma buƙaci ne kawai sai dai ya ga an zo gida an kawo mai. Ba tare da kowa ya sani ba. Ko kuma an tura mai ta account sai ya kira da dalili, sai a gaya mai ai an bashi ne dun yayi ka za. Wanda irin wannan kyautan. Yana ba ma mutum, yana sa mutum farin ciki matuƙa, wanda babu misali acikin shi, kuma yana sa mutum yaji shima idan za, idan ya samu wadata shima ya za'a yi ne ya dinga wannan kalan kyautan, sabida indai mutum ne mai imani kalan daɗin da zai yaji a wannan lokacin da aka bashi wannan kyautan, zai ji yaya ma'a ce shi ma idan yana da iko shi ma ya dinga bawa wasu su ji daɗi sosai-sosai, su samu su biya buƙatunsu da uzurorinsu. Lalle ni, na fi son ba da kyauta irin wanda za ka ba mutum don Allah ba don wani halin shi ba ko kuma don wai ya zo ya ma wani abu watarana. Ko wanda ka na fi so a bashi don Allah, wanda kuma zai amfana kyautan da zai amfana ya amfana da iyalin shi, ko kuma ya samu wani uzurin da ya ja da shi dai dai gwargwado zai iya sa.